Eh ina cin citta a abinci saboda yana da kyau ga kuma kamshi mai ratsa zuciya ga ɗanɗano da yake bama abinci mai daɗi sosai. Shi ya sa nake son citta kuma nake cin citta a abinci.